Dole ne in ki yaye ma sirri a wajen aiki. Ai shi wajen aiki inda ake ajiye sirri ne. In ka yi abu sai ka ijiye a sirri. Ba sai ka je ka na kalantama mutane ba ka na gayama su. Kaga dole ne ka koya ajiye sirri. Shi sirri ayi abu mai kyau ne.

A sanadiyan haɗakai, indai muka haɗa kai ayi zamu aiki tare a ƙungiya. Muka haɗa kai ayi zamu samu abinda ake nema. Abin nema shi ake so so, dole ne mu haɗa kai. Dole ne mu haɗa kai muyi aiki tare kuma mu samu mu a ci gaba kuma mu wuce gaba. Dole ne mu haɗa kai.

Aa, ina cin abincin dare a lokacin irin su tara, tara da rabi ko takwas na dare. A lokacin da nake cin abincin dare kenan baya wuce haka amma lokacin cin abincin dare kenan kuma ya kama goma, bai wuce dai goma.

A lokacin da muke in lokaci, indai akwai lokaci za mu zuwa ziyara. Dole ne a je ziyara, a je a gaishe da iyali da kuma ma sun kusa. Indai mutum na kusa da ka aii dole ne ka je mai ziyara, a je musu gaisuwa kuma a duba ya suke, ya iyalinsu da kuma ya'yan' uwan su. Dole ne.

Ai dole ne ma mu kula da gashin ku. Ai gashin jiki ai dole ne a kula da shi. In ka kula da shi, ai dole ne ma ka ga cewa a waje na fesfes kuma yana haske, za ka ga ka sa shi ma ya gyaru da kyau. Bai wuce haka ai dama. Ai in ka kula da shi dole ne.

Muryana yana da ƙarfi amma yana da dangantaka da kowane lokaci. Yanzu kana iya jin muryana a hankali anjima kuma ka ji ta da ƙarfi sosai. Eh dole ne ka san komai sai ana yi da lokaci. A cikin wani lokaci za ka ji shi da hankali wani lokaci kuma za ka ji shi da ƙarfinsa.

Aha lele nafison shayi. In kaban shayi ay ni shi nafiso shayi shine muka fi sani Shi kuma kofi ay yanayi ne, amsali baka so kayi bacci kaga sai kasha kofi. Amma in dai kana so kaji daɗin ruwan shayi, shi zaka sha. In dai ruwan shayi kasha shi zaka ji daɗi sosai.

Eh, inya kama ai muna shan ruwan 'ya'yan itace. Kagan muka sha su ai sune suka ɗanfi sauƙi. Sunfi sauƙi ma ai in kasha su. Dole ne in muka sha su suna ɗan ƙara mana kuzari da ƙarfi. Shan ruwan 'ya'yan itace ai suna da kyau kuma suna ƙara mana inganci a jiki.

A sosai makan muna jin kukan zakara da safe. Inde safe tayi su suke tada mu kuma ka ga yana da kyau. In zakara ya yi kukan nan da safe zaka san cewa safiya ta yi kuma akwai cigaba kuma ka gan safe ta yi dole ne ka tashi kayi hanzari ka samu kayi abubuwan da zaka yi a ranan.

Eh muna da wifi a gida wani lokaci kuma in data ta ƙare sai mu je na kusa da mu na makota. Yana da kyau sosai in mutum na da wifi a gida kaga kai da yin data da kuma wasu abubuwa. Ɓawan nan zancen nan. Wifi na da kyau a gida sosai. Indai kana da shi. Kaga maganan data an wuce wajen sai duka amfani da wifi.

A lokacin da babu wutan lantarki ai sai dai mu kunna tocila ko kuma mu kunna janareto. In muka kunna janareto ko tocila ai shi kenan an wuce wajen. Ita lantarki ai tana da amfani sosai amma in babu ita dole ne mu haƙura mu abin da mu amfani da tocila.

Ah muna shirya hakan. In lokaci ya kai mu shirya a siyo abubuwan da ya kamata a siyo. Lokacin biki ya yi shi rana ne, babbar rana. Kaga dole ne kowa yahaɗa kai a samu, a ga cigabawa kuma a ga ranan cewa an gama lafiya.

Ba kowane lokaci ba muke buɗe taga a ɗaki. Sai ya kama ne, in dai ya kama zaka ka am buɗe. In bai kama ba ai, ba wani abun ga, ba dalilin buɗe sa. In aka buɗe sa kuma ba ka shirya ba kaga za samu matsala. Amma in dai akwai dalili, akwai abin da ya sa zaka buɗe sai a buɗe.

A'a dole akwai dangantaka kam. Maƙwabta ai dole ne a yi dangantaka da su saboda ai su ne suke kusa da kai, su ne suka fi saninka kuma su ne za su tsaya ma a lokacin da meye babu kowa. Kaga dole ne ace kana dangantaka da su mai inganci, mai kuma muhimmanci.

Eh, wani lokaci in ya kama muna zama kusa da taka, ai ba matsala bane ai. Sosai ma kam ai in ka zauna kusa da shi, za ka sha iska mai kyau kuma za ka ji kamar kewa ma karkata shi. Ai akwai muhimmanci sosai in ka zauna kusa da shi. Ba matsala ai, abin sammu ne.

A gaskiya da zafi-zafinta ya fi. In ka sha shi da zafinsa, in ka ci shi da zafi-zafinsa, za ka ga cewa yana shiga lami-lami komai daidai. Ai ba wata wa ba, waye-waye miya mai zafi kawai ya fi. Mai sayin nan kaji baya zuwa baya tafiya.